Kana iya jefa dutse nesa ƙwarai kuwa? Idan na ɗau dutse na jefa nesa zaka yi mamaki, saboda a ɓaro mangwaro mukeyi da shi. Dutse abun jefawa ne, dukda dai ba kowa ya iya ba. Kai har ƙwallon bugawa ma idan kaba in jefa shi nesa, zan wurga shi ya yi nesa sama da inda wasu ba su iya jefa dutse ba. To rayuwa kenan kome dai yana da sauƙi amma dai abin da ka iya ya yafi komai sauƙi.

Wane irin nama kake fi so? To, nama dai iri-iri ne. Akwai naman shanu, akwai naman rago, akwai na tunkiya, akwai na jaki, akwai na kare, akwai na alade. Ni dai naman da na fi son a gurina shine na rago. Shine nama mai daɗi, nama da bai da gatsi kuma nama ne wanda yake da ban nishaɗi. Amma kuma ka ga nama na jaki, tab mutane na gudan shi saboda mummunan nama yake.